Ina fi son zama a kan saiwa saboda ya kasa na zama ita hutu ne kuma saiwan na shiri ba wuta ba ne ba. A fi son zama a kan saiwa.